Kanada ka cin kasuwanci tambaya Kanada ka cin kasuwanci yi. Kanada na kasuwa wanda muke shaida wa.

Mene ne me fi marmanci a kasuwanci? Abun da marmanci a kasuwa motsi ne. Muna siyar da kasuwa, muna sama kuɗi, muna karɓa kuɗi, muna biya wa wanda munsiya a hanunsu.

Kana so ci abincin titi? A'a bana son cin abinci titi. Idan sai inci abinci gara a cikin gida ko a shago, a shago na bawani shagon wane ba. Bana ci abin ci a titi.

Kana sa ruwan 'ya'yan itace, ban gane da wai wannan tambaya ba. Wannan tambayan bai yi daidai ba. Kana sa ruwan ƴaƴan itace kama wannan 'ya'yan itacen ban gane ba.

Yau she ka ke zuwa kasuwa. Muna so an kasuwa ko wani rana asabat. Muna so a kasuwa ba kullum asabat ba amma idan zaaje kasuwa ranan asabar muke zuwa.

Nawa madubi kukeda su agida, madubi wanda muke dashi muna da babba madubi guda biyu, da ƙan-ƙana biyu, madubi hudu muke dashi.

Kana karatu kafin ka kwana, yi watarana muna karatu littafin siriki. Littafin siriki shine Baibul. Watarana ba'a kuloba keren yake re a ba'a kuloba.

Menene abunda kake tunawa daga yaro? Abunda muna tunawa daga yaro ne lokacin wanda mu ke zuwa makaranta.

Wani irin sabulu ka ke amfani da shi? Aaa, irin sabulu wanda muke amfani da shi shine Septol na wanka. Septol shine muke amfani da shi.

Kanacin da, cokali ko da hannu, duka biyu muke da shi. Akwai abin ci wanda munaci da hannu, abin ci na hannu daban na cokali daban duka biyu muke amfani da shi. Amma ba sau ɗaya ba. Akwai abin ci wanda ake amfani da cokali akwai wanda ake yi amfani da hannu.

Wane irin cin ciya ka ke amfani da shi? Wane irin cin ciya ka ke amfani da shi? Muna amfani da cin ciya na gargajiya, wanda ana samun a cikin iccen manja. Akwai tsinsiya wanda ake samu a wurin bishiyaa manja. Akwai wanda ake siya kasuwa kamar na bature, shi ma cinciya ne ana shara fili da shi.

Me ka ke yi lokacin da babu wutan lantarki? Idan lokaci lakacin wanda ba wuta, muna de wani gas lab. Wanda muke amfani de shi. Idan an doki huta, maman sa hura gas lab.

Kana iya ɗinka tufafi bangane da tufafi ba, amma muna iya ɗinka kaya amma bangane da tufafi ba.

Kana cire takalma a gida. A ha bana, bana iya cire takalmi a gida ba sai da lokacin wanda, sai in kunta. To lokacin kunta wa sai numuna cire takalmi.

Wane shago kake fiye zuwa. Wane shago kake fiye sua. Shago wanda muke muke zuwa shine wurin shago wanda sai in siya kaya wanda kona siyarwa ne kona ci ne. Shago wanda sai in siya kaya na siyar ko naci shine muke zuwa.

Ya wuce ka ƙe cin abincin rana. Ya wuce ka ƙe ce abin cin rana. Kaman karfe biyu. Wane ma ba ze kai karfe biyu ba, amma wata rana karfe biyu, shi ne mu ke cin abincin rana.

Kana zuwa wuraren da wurin ko a daga, a daga baya? Ban gane de tambaya wannan, ban gane de si sam sam. Ban gane de wannan tambaya ba.

Menene yake sa ka yi dariya? Idan mun ji abun murna ko mun ga abun murna, lalle zan iya dariya. Idan mun ga abu mai kyau, abu mai haske, zan iya dariya.

Ina ka ke ajiye hotunan wayan ka. Ina aka ke ajiye otunan waya anka. Otunan de amma ina na ajiye. Ina rike waya na hanu. Watara na muna sa cikin jaka.

Mai kake yi don ƙara aiki. Eh, muna me mukeyi don muƙara aiki sai na mukayi tala. Muna yi talla wa kwastoma suzo su saya sai na muna kara aiki.

Mi kakeji rana biyan albas. Buɗe wane, kuɗi asa ji. Ranan biyan albashi wanda mun biya se godiya yace an gode.

Wani iri kayan daki kake fi so? Iri kayan daki wanda muke so shine kombot. Muna so kombot, kayan daki, kombot. A cikin daki wuri wanda ake sawa kayan sawa.

Yaya kake tsarin ayyuka da suka fi manmanci. Yaya cake tsarin ayyuka da suka fi manmanci. Muna tsarin su da kyau. Muna tsarin su daidai.

Kana amfani da kunne waya, kana amfani da kunne waya aha, kana amfani da wayan kunne, bana amfani da shi.

Yaushe kake cin abinci dare, ƙarfe biyar zuwa ƙarfe biyar ɗire biyu shine abinci ɗire, amma ba ƙulu ba, waɗansu ma yana fi haka. Hmm.

Kana reran waka, lokocin, kana rera ngwaka loko ci ngwanka. Wonna tambaya, bangane ba. Bangane de wonna, tambaya ba.

Wane hirin waya kaki amfani da shi? Waya wanda muke amfani da shi ne Samsung. Samsung shine waya wanda muke amfani da shi. Samsung ne.

Yaya kake magance matsalolin aiki? Yaya kake magance matsalolin aiki ban ganeba? Wannan tambaya baiyi dai-dai ba.

Kana san madara? Sose inasa madara madara yana da kyau a jikinmu. Mu na sa madara. Mu na so mu na sa madara.

Ka fi son sama ko saya wa. Duka biyun ne munaso. Ammm sama ya fi, ya fi, ya fi, na fi son sama. Amma da sama da satsayawa duka biyun ma yana da kyau amma na fi son sama. So.

Yahu saunawa ka ke karɓan kira a haiki. Saunawa ka ke karuban kira a haike. An bens en ya diriga ba. Wa tara ana so sida, wata rana seifi so sida, wata rana baze kai shida ba. Don haka karubin kira ma ba, ba nan ba da yaba. Wa tara ana so sida, wa tara ana seifi sida, wa tara ana bese ke shida ba.

Wa ya ke karka fa maka baya? Wa ya ke karka fa maka baya? Kuna tambaya ba de de ba. Shiyasa bangane da amsa saba.

Kana bin kana bin ka ndojiin aike, ana bin ƙa'idojin ana biya, hmm idaan hmm kana bin kana doja ake, wannan tambaya ma ba'ayi dai-dai ba.

Na wa ne yawan da dangin ku a gida? Na wa ne yawan da dangin ku a gida? Wannan ba ban gane da tambayar ba. Ba kai ba gindi.

Ma me kake saya daga kasuwa? Abu kala kala muke saya daga kasuwa. Muna siya abinci, na siyarwa da naci. Muna siya takalma da kaya kala kala daga kasuwa. Ba abun da ba sai iya siya ba idan inaso in sa mmm muna son in sa, tun da ina da kuɗin shi a hanu, dolene sai in siya abun da na ki so a kasuwa. Naci har naci har da na siyarwa, dukan muke siya a kasuwa.

Kanada manufana wata-wata. Eh, akwai shi. Ko wani wata-wata?

Sau nawan kake wanke tufafi ba a wo ni tufafi ban gane da tufafi ba. Don haka bansan hamsan saba ba a wanda ake kirans tufafi sesa tan baya wo naba yi de de ba.

Wani na wani kake fi so, wani na wani kake fi so. Ba na wani lokacin wanda ba, ayi daidai ba. Ko safe ko rana ko da yamma, amma gara yamma, dun zan je in wuta. Dun yamma ya, ya fi ko da safe ma ba, ba wanda ba su da kyau. Don da safe ko wazai je wurin, amma da yamma lokacin huta wa ne na fi son yamma.

Yaya ka ke yan ke shawara a aiki? Da haƙuri muke, da haƙuri muke ba da shawara a aiki. De haƙuri da ƙauna, ƙauna sai mu haɗa da haƙuri mu ba su shawara.

Wani lokacin na rana, kakafin so. Wane lokaci na rana, kakafin so. Ba rana wanda bana so tun da Allah ya taimaka mini. Ya taimaka mini na gan rana, duk rana, da lokacin sa yana da kyau.